Kana son ɗaukan hotuna? Ina son ɗaukan hotuna saboda ɗaukan hotuna suna da mahimmanci. Ko da in ka ɗauka ka ajiye, ka ga in ba ka nan za a iya nuna ma yaranka ko kuma wani ya zo bai gane ka ba, da hotunan ka za a iya ɗauka a yi ma ayi kwatancen ka yanda za su gane.